Gaskiya a zahiri dai da kofi-- da kofi da shayi duka ina so. Amma a cikin biyunnan nafi son kofi saboda, aaa, kofi zaka same shi shi, aa, yana da ƙarko sannan kuma yana da, aa, ƙwallon itatuwa ne da ake sarrafa shi a mai da shi ka zo ka sha shi, ya yi baƙi ba tare da madara ba natural. Sannan kuma yana ƙara ma mutum ƙarfi a cikin jikinsa da kuma kuzari a abubuwan da shi ke yi na yau da kullum. Si yasa na fi sha'awar shan shi kofi kenan. Amma in aka ce maka, aa, abu ya zama shayi, shi shayi zaka samu. Yana da kayan hade-hade da yawa wanda wannan dai ya sa- na al'amuran sa na yau da kullum. Su kofi abu ne wanda mutum ke, ke, ke, ke buƙatan shi. Dan ni kaina na kan so shan kofi bisa shan shayi. Kofi ya fi komai muhimmanci a guri na.

Eh to, gaskiya bana kunna Bluetooth ina kullum. Don wata zubinma nakan manta wayata tana amfani da manhajan, ah, Bluetooth a saman ta. Don duk yawanci in ba dai zan irin haɗa wayata da Bluetooth ba, na, wato kiɗan MP3 ba na cika kunna shi bane. Hatsali ma saboda yanayin ci gaba da aka samu yanzu. Wa'innan mataki da za ka tura abu ta, wato ainihin Bluetooth. Yanzu zamani ya kawo mu da akwai hanyoyi da dama da akan tura abubuwa. Amma gaskiya bana kunna shi kullum. Bana kunna Bluetooth dinnan kullum. Nakan kunna shi ne duk sanda, ah, buƙatan shi ya tashi. Amma in dai buƙatan shi bai tashi ba, to nakan bar shi a kulle. Kar ma, ah, wani ya je zai buɗe nasa ya dinga ganin nawa tana yawo a idan duniya.

E to ina iya kunna wuta amma a ya gandan, ya danganta da irin wutan, saboda muna da wuta kala kala. Kaman a inda nake ina da ƴan sigari da ƴan taba da sauransu. Waƴanda a ko da yaushe suna da wato ainihin lighter da suke amfani da ita dan su ji daɗin rayuwar su. Akwai kuma wuta na NEPA, wannan zaka iya kunnawa ne ka kashe. A lokacin da kake buƙatar amfani. Da him banka mata wuta naɗin a shaɗi mi, naɗin shaɗi mi daga nan kuma Ruben sai ya ɗauko mun ruwa na fiyo wuta in sha. Ina in na sha sai in koma in ci gaba da a wato shan daɗi mi. Ruwan kuma zan yi amfani da shi si ma a wurin kashe wuta.

Gaskiya, a tufafi na auduga ko kuma na siliki, duka ina son su. Amma ina son na siliki. Saboda na siliki ba a ko ina ake samun ta ba. Na auduga kuma akan same ta a gurare daban daban a cikin kasar nan. Ni kuma na fi sha'awar na siliki. Saboda na siliki in aka ɗinka ta, takan zauna a jikin mutum, takan ma mutum kyau. Takan mai da mutum ya zama, ya ji kansa a tsaho in sa ali Dangote. Ko kuma su, ah wanan. Daga nan kuma, sai ince, shi Malam Ruben din bai zo min da ruwan pew water ba da zan sha. Ya manta. Shi ma yana fi son sam kayan auduga amma ni kayan siliki na fi so. Saboda ita siliki akan yi ta ne ba kaman inda ake ta auduga ba. Ana yin ta ne yanda za ta ma mutum kyau a jikinsa, ta zauna ma shi, ta mai da shi kamar ba shi ba. Yauwa.

Eh tabbas ina son cin abinci mai yaji. A yanzu inda nake magana nan ma, kanwata Shema'u ta mun yaji ƙaramin bokiti ɗaya wanda nake amfani da shi. Ina cin abinci kaɗan-kaɗan da shi. Ina tunanin wannan yajin zai iya mun shekara ɗaya ina amfani da shi. Yaji ne mai daɗi, mai kuma ɗanɗano mai daɗi mai kuma, ah, duk wani abu da ake so a ciki shi. Ai in kuma ni ne zan yi girki, nakan saka yaji, yaji sosai sosai a cikin wannan abincin. Yaji na ɗaya daga cikin abun da ke sama abinci daɗi. Asali ma in ka sa yaji sosai ba ka da wani abu da zaka cika ba da yi illa da ya wuce ka dinga a shan ruwa har na tsawon wani lokaci na daban. Shi ya sa ake buƙatan a dinga sa yaji sosai sosai a cikin abinci. Ina matuƙar son yaji a abinci gaskiya. Yakan ƙara ma ɗanɗano abincin zafi da kuma daɗi. Shi ya sa a ko da yaushe nake ɗan ƙara yaji kaɗan kaɗan, kaɗan kaɗan a cikin abinci.

Eh toh gaskiya a koda yaushe da kullum na kan fara aiki nane da misalin karfe hudu nake tashi na asubahin fari na tashi zan yi ibada zan godewa Allah na roki kuma kariyarsa na wannan rana da kuma sharrin masu sharri daga nan kuma sai na ah wato ainihin fita nai atisaye na motsa jini na ina dan motsa jinina na tabbatar da kafin kuma na fita na ci gaba da al'amurana na yau da kullum. Nakan yi wannan abubuwa a kullum ne ba don ah komai ba saboda ya kasance sune abubuwan da nake fara yi. Nakan fara aiki da misalin karfe takwas. Duka abubuwan nan nakan yi su na gama amma aikin da nake yi a wannan rana nakan fara shi, ah, misalin karfe takwas ne. In na kuma fara shi, in yi shi da kuzari da kuma son aikin har na tsawon, ah, wani lokaci ba mai dai yawa can sosai ba amma zan yi shi har na ɗan, har na tsawon wani lokaci sai kuma na zo na tashi na dawo. A wannan takwas in na tafi wurin aiki, zan, ah, yi murmusa-baha da al'ummar gurin aikina kafin na tafi shi asalin ofishina. Sai na je na zauna, na fara gabatar da abubuwan da za a yi a wannan rana. Ayyukan kuma da suke kan teburina wanda ban ruga nayi ba sai na wato ai na him fiskance su, nai ƙoƙari na kammala su ko kuma na yi su da, ah, wato gaggawa.

Gaskiya a duk cikin lokutan da suka ji a shekara tun daga watar, ah, January zuwa, ah, Disamba, babu, ah, watar da na fi so irin watan bakwai, watan Julai. A watan aka haife ni, sha tara ga wata, sannan na kan ah, yi murnan tunawa da wannan a ko da yaushe. Sannan kuma da Allah ya sa lokacin aurena ya yi, nayi aure ne a watan bakwai shi ma wata ta musamman da ni ke, ah, so a cikin wannan shekara saboda ina da dalilai da yawa da zan yi murnan, ah, a cikin wannan watan. Gashi watan haihuwata, gashi kuma, ah, watan da Allah ya albarkace ni da aure. Sannan kuma a cikin wannan watan har ila yau Allah ya albarkace ni da yarinyata ta farko wacce nake alfahari da ita a ko da yaushe.

Gaskiya a cikin hutayen da nake son ciyarwa, inason ciyar da, eh, hutu ne a duk lokacin da aka bani wannan hutun. Nakan yi ƙoƙari naga na samu abun da zanci da zansha da kuma zan samu na huta dashi. Abu ne wanda nake tunani yana da matuƙar mahimmanci da kuma matuƙar ƙyau ka samu ka ci abu mai ƙyau a duk lokacin da, eh, kake wato ainahin hutu. Dan haka in ba hakan kayi ba, jikinka ba zai taɓa zama maka yanda kake so ba. A duk abubuwan da yake yi a rayuwarsa na yau da kullum. Hakan yakan kasance ne a duk sanda mutum ya samu hutu. In kuma ciyarwa ne, nakan ciyar da, a, iyalina a lokacin da suke hutu da kuma sauransu. Ni kuma a inda nake inna samu hutu, nakan samu na ciyar da kaina. Gaskiya, abun kuma dana fi ciyarwa da kaina shine, ah, kayan itatuwa masu ƙyau da kuma, ah, aiki a cikin jikin mutum. Dan haka nake kokari naga nayi waƴannan abubuwan, eh.

Eh, a da gaskiya sanda aka haife ni da ni ke tasowa ina sauraron rediyo. Nakan saurari, ah, shiri na daban daban da ake gabatarwa a gidan rediyo. Amma dai yanzu da Allah ya sa na kawo wannan mataki na rayuwa, rediyo ya zama koma baya, sai dai mu kan saurare shi ne, ah, jipi jipi ba kamar yadda yake a da ba. Rediyo ya zama jigo na farko a sanda muke tasowa, ah, abun da ake amfani da shi domin, ah, jin labaran duniya da kuma labaran abubuwan da suke faruwa a cikin fadin duniya. Haka kuma hakan yi amfani da rediyo a saurari nishaɗi da kuma shiri na daban daban wanda kowane sa- abubuwa akan rediyo kamar yadda yake a zamanin baya. Yanzu an samu ci gaba. Zaka iya ɗaura rediyo akan, akan manhajar wayarka, ka kuma-- sanan rediyon da nake da shi a waya. Ina da wani rediyo mai suna Liberty Rediyo wanda idan kuna shi na kunna data na, nakan saurari duk wasu shirye shirye da wasu labarai da suke gabatarwa na yau da kullum.

Eh gaskiya, ah, nakan ba da shawara sosai a wurin aiki. Ina ba da shawara ne a yayin da aka zo neman, shawara a wurina. Shi shawara abu ne wanda mutum yakan ɗan zo ana kuma gaya masa in kuma Allah ya taimaka, ya samu yi aiki da wannan shawarwari da ake basa. Toh, sai, ka ga ya samu nasara a rayuwa. Ana yin haka ne ba don kome ba. In mutum wani abu ya dagule mai ko aka basa wani abu, da yayi mai dagwalgwalu ko kwatantalu a cikin ƙwaƙwalwarsa sai yayi, ah, nemi shawara. Haka kuma in aiki ma aka ba ma mutum wanda ba ka taba yi ba ko kuma ba ka san ya za ka yi ba, eh, sai ka nemi shawara, a wurin, ah, wanda magabatanka. Wanda wato ainihin ya zo in basa shawara, in dai ya kawo abun da za a bashi shawara akai to gaskiya nakan yi iya kokarina na tabbatar da cewa na bashi wannan shawara da za ta amfanar da shi sosai da sosai. Hakan yana ɗaya daga cikin, a, abun da nake yi kuma in abu ne na gani da zai zo na cigaba wanda zai kawo mana cigaba a wurin aiki shi ma nakan ba da, shawara akanshi, nakan ba da shawara akanshi. In nake bada shawara akanshi sai na yi waennan abubuwa.

Eh na iya dafa abinci. Ina dafa abinci kala kala. Asali ma, a, na koya dafa abinci ne daga gurin mahaifiyata wacce ta rike ni. Saboda ganin ina tare da ita a koda yaushe kuma ita ma'abociyar kitchen ne. Haka tun ana ce mun, ah, sa maggi guda biyu, sa uku, sa hudu, sa kaza, sa kaza har wata rana aka fara ce mun to ka zo ka yi girki, ka ɗaura. Nayi. Shine abubuwan da ya kamata ne wai na abubuwan sannan kuma nakan dafa ita ma indomie, nakan dafa taliya. Kai, inna na dafa Basmati rice a siga ta Biryani rice. Ina yin haka ne, ina yin haka ne saboda na ga, ah, abubuwan da ya kamata na yi, na ci. Sannan akwai baƙi nima da in suka zo gidana burin su dai kawai ni ne da karan kai na zan tashi na dafa musu abinci. Hakan yana, ah, matuƙar sa su farin ciki, su ji cewa lallai ni ne na musu girki su ka ci, in ji ta.

Ok gaskiya a duk cikin launin kaloli babu kalan da na fi so irin kalan fari. Fari kalan haske ne, fari kalan ni'ima ne sannan kuma fari yana ɗaukan ido sannan kuma fari kala ce wanda a mazan Allah tsira da damuncin Allah su tabbata a gare shi ya kasance kalassa ce, kalat tufafinsa ne, kalad da ya fi sawa. Sannan kuma ko mutuwa yanzu nai za ka samu da farin likkafani za'a ƙara nannaɗe ni a je a birne ni shiyasa ni ke a son kalar fari saboda fari yakan faranta wa mutum rai, fari yakan kawo farin jini, fari yakan a sama mutum baƙi irin mu, muyi muyi kyau a cikin sa sannan kuma baƙi yakan taimaka mana dun yin abubuwa launin kalolin da suke a yanzu. Za ka samu ka ga koma me za kai in aka ce maka abin nan fari ne? To tabbas kai kan ka sai ka shaida wannan abun lallai yana da kyau sannan kuma ya kai munzalin da kai ma za ka iya a amfani da shi. Gaskiya ina matuƙar son wannan launi na wato ainihin kaya fari ko kuma kala na fari shiyasa ni ke son babana kayan sa duk da na taso tun ina ƙarami har yanzu farare ne sannan kuma motar sa duka farare ne sannan kuma gidansa fari ne sai dai kawai shi in baƙi ne amma hakan duk san da yai wannan shigan za ka ga kayan su kan masa kyau kaman ɗawisuwa.

Eh, ina iya duba lambar da ke QR. Lambar da ke QR code saboda irin wayewar da Allah ya mini na tasowa a cikin birni da kuma sanin kaɗan daga da irin su ilimin wannan a code na QR da kuma sauran ilimummuka. Wannan lambar, lamba ce wacce take da sauƙin saukakawa sannan kuma duk wanda yake buƙatar ya samu QR code in ma bai gane ba a inda nake, babu wanda ake tunkara a tambaye shi, sai ni. Da na ji ammun sallama da waya a hannu na san cewa an zo mun ne da matsalar lambar da ke QR. Ni kuma sai na duba ma mutum na fitar masa da lambarsa sannan na ba sa a injin abun da device din da ya zo mun da shi na miƙamar kayansa. Hakan ya samo, wato asali ne. A nan inda na samo karatu, wato a ƙasar Kazaure a makarantar Informatics inda na karanta Diploma ta ta farko a kwamfuyuta. Inda na zo na yi Computing kuma na yi advanced a Computing sannan kuma na yi wato ainihin ilimin da ake kira Cable Technology. Wanda hakan ya sa na samo sa'a ina ɗan tabe-tabe na a Multimedia Effect. To duk wanda ya zo mun da QR zan yi amfani da na wa ma nayi scanning na ta kafin na fitar maka da abun da kake buƙata.

Eh to, gaskiya a inda nake ni a matsayina na ma'aikacin soji, nakan haɗa kayayyaki na, na samu na wanke su a duk rana Asabar, sai dai babu dutsen guga a inda nake. In aka wanke su kaya a ranar Asabar sai in zo na cigaba da sa wa'innan kaya har izuwa wani Asabar in. Su wannan, eh wannan kaya da kake magana nakan sa su a matsayin uniform ne a gurin aiki. Kuma a wannan aiki na mu na soja kuma muna gurin filin daga, ba mu da wani kaya da muke sawa da ya wuce wajen abubuwa da dama sannan kuma yana ɗaukan datti. Bayan ɗaukan datti da yake yi, kalan za ka same sa kalan kore ne. Ya riga ya saje da wato ainihin ciyayi da suke wannan yanki da muke. Wanda in ka shiga ciki, ka yi lambo irin na mahauniya sai ka saje da bishiyoyi da ciyayi da suke wannan wuri. Wannan uniform kalan kore da muke kira desert camouflage, ita salad ita muke amfani da ita wurin canza launin mu da wasu abubuwa da dama da muke yi. Hakan ya samu asali ne tun daga su asalin shugabanin namu na can baya, wanda sukayiduyin mulki da dama. Sannan aka kawo har wannan lokaci da muka samu wannan kalar kayan da muke sawa. Su mukan kuma wanke su ne da sabulu. Ba ma amfani da omo domin in ka yi amfani da omo, to ka tabbata cewa wannan kaya da kake wankewa zai kuɗe. Zai yi saurin kuɗe wa sannan kuma ka zo ka fara zirga zirga da haya haya da kaca kaca na neman kuɗi da za ka je ka sake oda ko ka sayo wani kayan ka zo kuma ka cigaba da sa shi domin a gurin ba a bamu kaya kyauta sai dai muyi amfani da kuɗaɗen mu mu siya.

Eh to, gaskiya a duk cikin, eh, wasanni na fi sha'awar wasan kwallo. Dalilin kuma da ya sa nake sha'awar wasan kwallo, na taso ni ina masoyin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙwallon Manchester ne tun ina ɗan shekara goma, a, da kuma malam Sir Alex Ferguson a matsayin, eh, koci namu mai duba mana wasanni. Sir Alex Ferguson ya kasance mai horar da 'yan wasa na tsawon shekaru sama da ashirin wanda a wannan zamanin ne in an ka ci Manchester United za ka same ni ina sharɓa kuka kamar jariri. Saboda tsaba ragen ƙauna da soyayya da ke tsakanina da wannan, a, ƙungiyar wasan kwallo ta Manchester United. Haka ne ya saka nake alfahari da ita, duk da dai akwai lokutan da sukan sa mana damuwa da kuma rashin zama zakaru a nahiyar ƙasar Ingila wanda yanzu mun shafe kusan shekara kaman biyu zuwa uku ba mu ci kowace gasa ba. Amma haka dai muka haƙura saboda mun riga mun amince da Manchester for life. Babu abin da ke ƙara sa ni nake son wasan ƙwallon ƙafa wanda da na fara soyayyarta da Manchester United ya shiga cikin ƙololon zuciya na irin yadda ita ƙungiyar, a, ƙwallon ƙafar ta Manchester United take da al'adu na musamman, al'adu da da 'yan kallo, da kuma yanda suke jin shawarwarin 'yan kallo sannan kuma sukan yi ƙoƙari su tabbatar da cewa sun mai da komai sun faranta ma masu kallo rai sannan kuma mu, kuma da muke nesa mu ma an faranta mana namu.

Eh, na ƙure a gurin bada barkwanci. Nakan bada barkwanci a cikin nishaɗi da kuma cikin wasa da cikin dariya. Shi abu ne wanda in kana yin sa, yakan ƙara maka mutum lafiya ya kuma ƙara maka kuzari a cikin jama'a. Shi barkwanci, likitoci ma ba a rasawa. Barkwanci abu ne wanda take baiwa ce a gurin Allah. Akwai wanda koyaya yake, yake ƙoƙarin bada barkwanci. To, abu ma gaba ɗaya ba ta masa kyau, balantana har ta burge al'umma da zai yi tunanin, eh, wato ya ba mutane dariya. Sai sa wasu a barkwanci sun ɗauke ta sana'a. Amma ni nakan yi ta ne don a yi raha, a yi dariya a kuma yi annashuwa, a tashi, a watse, a tafi. Na rai ba ko kuma an ɓata wa juna rai ba ko kuma an wato, eh, saɓa wa juna. Shi barkwanci abu ne da yake zuwa ma mutum ba tare da ka zauna ka ƙirƙiro shi ba. Akwai wa'inda kuma su kuma ƙirƙiro barkwancin suke yi. Mu kuma da ba mu iya ƙirƙiro wa ba, sai dai mu yi ta a maganganunmu a ciki, mu ɗansamu mu sa maka dariya a fuskanka sannan kuma mu ƙara gaba.

Eh, a na kunna ƙyandir a gida a lokacin da nake ƙarami. Amma yanzu da Allah ya sa na girma, gaskiya bana iya ganin, eh, ƙyandir, ah, cikin inda nake. Kyandir yakan mana wahalan gani da kuma wahalan samu a wannan yanki da muke. Dan yanzu ma, a halin da ake ciki a ƙasarmu an kusan dena amfani da kyandir saboda akwai abunda muke kira wato sola. Ita wannan sola ita ce ta maye gurbin kyandir, wanda za kayi cajin ta ne wata zubin za kai cajin ta da wuta, wata zubin kuma za kai cajin ta da, da wato ainihin, eh, rana. To, tara bada sauki. Na rayuwa da sauransu se yasa mutane da dama, su ka koma aƙalla da ita wato, ita wato sola in nan. Shiyasa, ah, ah, muka dena amfani da wa'innan abubuwa na launin kyandir. Wutan kyandir a zamanin baya, mu kan, mu kan a zamanin baya mu kan amfani da kandir a duk sanda So muna amfani da kyandirin ne don haska guri, don kuma muyi amfani da shi muyi karatu. Amma a yanzu dai babu wannan, eh, kyandirin, sai dai muyi amfani da ainihin wutan ne ba ko kuma sola don mu gabatar da karatu ko kuma mu gabatar da ayyukanmu da muke buƙatar haske da shi.

Ok, gaskiya akan wayata application da na fi yawar amfani da su suna ɗan da dama. Ɗaya daga cikin irin waɗannan application ɗin ya haɗa da wato WhatsApp. Gaskiya ina ma'abocin yin WhatsApp ne sosai da sosai, sannan kuma nakan yi shi ne domin na sada zumunta tsakanina da abokan aikina da kuma abokaina na gida. Sannan kuma ina amfani da wato shi ainihin, eh shi ainihin manhajan WhatsApp ɗin don tura saƙonni da kuma amsan saƙonni a wurin jama'a da muke harkalla da su na yau da kullum. Muna, ina, ina haka ne kusan a wato lokaci lokaci nakan duba. Sannan kuma nakan buɗe Facebook ina kima jebi jebi don na san halin da duniya take ciki. Bayan haka kuma nakan buɗe wato manhajan da take ta askar ina wacce nake amfani da ita. Duk sanda na yi sallah zan buɗe ba don komi ba domin na isar da karatu wanda nake jin daɗin yin sa a ko da yaushe. Bayan waɗannan kuma na yanzu na, ina ma'abocin buɗe application ina ne na sarenshu wanda nake dubawa na ko da na ɗan yi abin da muke kira measurement a baya. A yanzu kuwa sai dai na buɗe sa na yi abin da muke kira wato, abin da muke kira wato voice AI wacce yanzu haka nake gabatarwa.

Gaskiya a cikin abokantaka, babban abin da na fi ɗauka da muhimmanci shine abun da suka had da wato ainihin gaskiya da riƙon amana da kuma yarda da juna. Saboda duk abin da kake yi, in dai akwai gaskiya a cikinsa, to tabbas akwai alheri a ciki. Wanda hakan na sa mutum ya ji daɗin mu'amulat da kai. Sannan kai ma za ka ji daɗin yin mu'amulat da mutumin da kuma wane ne shi. Shi mu'amula da mutum abu ne wanda yake da wato ainihin tsauri sosai. Ba kowa bane ya iya mu'amala da mutane. Amma in ka samu, ka samu mutum yana da gaskiya, to duk abin da zai yi, za ka, zai faɗa ka san gaskiya ne. Ba zai maka ƙarya ba. Sannan kuma akwai abin da muke kira da wato yarda. Yarda, in ka yarda da abokan taka ka yarda da mutum. Kasan cewa wannan mutumun bai da zuciyar irin cutar da kai. Wa'inan duk alamomi ne ko kuma ince abubuwan da muke dubawa kuma muke yi a cikin yadda muke abokantaka da mutane. Yana daya daga cikin abubuwan da muke dubawa gaskiya, yarda da juna da riƙon amana. In ka riga ka riƙe waenan abubuwan, to ka riga ka gama da abin da ake kira da wato ainihin abokantaka. Abubuwa ne da suke da muhimmanci a rayuwa ba a rayuwar abokantaka ba ma, a rayuwan ɗan adam gaba ɗayansa.

Okito, wanda ke kakkabe mini baya to wace ce take, wanda ke kakkabemu baya wanene zai kakkabemu baya wanda ya wuce, eh, iyalina. Iyali na ne suke ga wannan, eh, alhakin kakkabe mini baya saboda su ne na san cewa a duk lokacin da nake bukata a mun wani abu, za su min shi a cikin sauki da kuma cikin gaggawa. Za su yi ne ko suna so ko ba su so kuma za su yi ne dan dai na isa da su mun. Amma in ban isa sumun ba, haikan ba za su yi ba. Shi yasa na ce muku ba wanda, ah, suke kakkabe mun baya sai su. Amma in kuma ina wani gudi ne mai ƙila na ji na taka wani abu ko kuma ƙasa ya sauka mun a bayan riga na ko wata macen haka, to tabbas za su, eh, zan iya samu duk wani wanda yake kusa da ni na ce masa da Allah ya taimaka ya, ya kakkabe mun bayan nan. Saboda in ban, ah, ainihin, ah, tsaro shiyasa nake sa iyalina su kakkabe mun baya. Amma batun su babu wani da nake da yakinin zan iya sashi tare da yan mun sai dai na roƙe shi alfarma wanda ya kamata. Wanda duk yake kusa da ni a wannan lokacin da ƙila datti ya taɓa mun baya. Shi ne zan tsaya sai na roƙe shi alfarma lokuma na roƙe ta alfarma na ce da Allah su taimaka su kakkabe mun wannan datti da yake bayin rigata.

Eh tabbas, a ina sa turare kullum kuma nakan sa turare ne kala kala. A wato lokacin da na riga ni wanka na fito, na sa towel na goge jikina. Lokacin abu na farko da nake fara sawa shine roll on wanda nake sa shi. Ina wato ainihin goge armpit ina wanda muka fi sani da hammata. Sai na sa Nivea ina ɗanyen roll on din shi bayan na sa shi. Sai na zo na sa kaya, bayan na gama sa kaya sai na zo na fesa body spray. Sannan a dai dai lokacin da na gama sa wato ainihin shi body spray ɗin sai na saka tufafi na. Bayan na saka tufafi na zan tafi inda zan je. Sai ne wato ainihin saka sai ne anin saka shi asalin turaren da nake kwaɗayin sawa a wannan lokacin. Gaskiya ne ma'aƙocin sansa turare ne sannan kuma ina da su daban daban wanda kuma duk nake sa su a lokuta daban daban. Turare in ka sa turare mai ƙamshi ka wuce cikin al'umma, al'umma suka ji ka kana ƙamshi to zaka samu wani zai iya zuwa ya tambayeka da Allah wane turare ne wannan kake amfani dashi to in kai ba mi wannan turare domin shi ma ya je ya samu ya dinga sawa. Nakan kuma cancanje brand. In na taɓa Adam Smith wannan karan to zaka iya zuwa ka same ni wani lokaci kuma da wani sigar turare da ba ka taɓa tunanin zaka same ta a gurina ba. Nakan canja su ne kuma a duk sanda canjin ya zo mun ko kuma na yi ra'ayi na canza. Sai ya sa mutane suke kira na da laƙabi na wani suna wai shi baf.

Eh, eh gaskiya ni ban iya ɗinka tufafi ba domin ni ba tela bane. Teloli ne suke ɗinka tufafi, ni sai dai na kai ma tela ya ɗinka mun, ni kuma na samu na saka wannan, na saka wannan kaya. Teloli sune suke ɗinka kaya, mu kuma da ba teloli ba, bamu da wani aiki da ya wuce tela ya ɗinka mu kuma mu saka. In kayan ya mana kyau a tambaye mu, sai mu ma mu tura ka wurin shi babban telan da ya aje lokaci ya mana ɗinki na, mai annashuwa kuma mai ban al'ajabi da ake yabawa. Shi ma telan in ya yi ɗinki mai kyau zan yabawa, yana ma kanshi ne domin duk wanda ya tambaye mu haka za mu haɗa shi da shi, shi ma ya tsarge sa, ya sa sa ya fito cikin kala mai kyau. Ya, shi ma telan ya yi abun da ya kamata ya yi, mu ma in ya zo, muyi abun da ya kamata mu yi. Shi ɗinki ana so ne a gan shi ya ma mutum kyau a jiki. Mu kuma da ba mu iya ɗinki ba, sai dai mu ba ma teloli su ɗinka mana mu kuma mu sa. Haka in muka ƙara ganin wani kayan, sai dai mu ƙara samo wani telan da ya iya ɗinki mu basa ya ɗinka mana musa. Kaya in aka ɗinka su sukai kyau, kai kanka in ka saka kayan, sai ka ji kamar karka cire su. Bari ma ka samu telan da ya ƙware, ka ji mutane suna yaba maka da wannan kaya. Sai ka ji kaman, kaman wannan telan ka koma ka sake biyan sa. Na ƙoƙari da yayi ya maka ɗinkin da ya fito da kai a cikin dubunnan al'umma. Ɗinkin da duk inda ka sa ka bi, al'umma sai sun kalle ka.

Okay, ah, lokacin da nake farkawa bacci, nakan farka ne da misalin karfe hudu. Nan na farka da misalin karfe hudu, nakan yi, ah, ah, alamun. Murata ta yau da kullum, wacce ta haɗa da zuwa, da zuwa ofis, da zuwa ofis da kuma alƙalla da aka saba, sai kuma muje, muga aikin da ya kamata muyi. Shi farkawa da nake karfe hudu, abin ya riga ya bi jikina. Koda na saka alamar kararrawa, yana iya tashi na. In ban saba ma, jikina lokacin nayi, zan tashi. To amma duk lokacin da nayi wani muguwar tafiya, wacce ke kunshe da gajiya a jikina ko nawasu abubuwa da gajiya ta hau jikina, nakan zarce wannan lokacin ban farka ba. Nakan iya farka maka karfe ma tara na safe saboda gajiyar da jikina yayi. Amma bacci haka, nakan yi duk abin da zan yi wanda zai sa ni na farka. Sannan farkawa ta wuraren wannan lokaci yana da muhimmanci saboda ina ibada a wannan lokacin. Ibadan shine yake da muhimmanci, shi kuma ke sani farkawa. Dan dole in farka, na ibada, na gode wa Allah sannan kuma na nemi buƙatuna a wurinsa.

A bangon gininmu kalan, kalan kore ne, kalan a ƙasa ne sannan kuma, sannan kuma kalan baya shi da ɗaukan datti kuma ba shi da ɗaukan kura. Su ma sukan ga cikin wannan ɗaki sai dai kaji suna cewa "Wow! This room is beautiful." Wannan ɗakin yana da bala'in kyau. To mun sha jin wa'innan kalmomi kuma kalmomi ne da ba wai taɓa mu ba ne. Kawai dai kalan ɗakin ne ke sa mutane suna irin wannan, suna irin wannan shokin. Mu kuma wannan abu yana mana daɗi. Muga ana yabon, ana yabon a wato ainihin ɗakunanmu. Abu ne wanda kai kanka in ka ji zai maka daɗi. Sannan wani yazo yana gaya maka za ka kaima za ka ji daɗinsa. Za ku ma ka ji ainihin farin ciki har a cikin zuciyarka da kuma ranka. Shiya sa ni ke wato ainihin son naga shi ainihin bangon ɗakina wanda ko kallon sa kai zai baka farin ciki. Kuma akwai fenti, shi kanshi fentin da aka yi, fentin da aka yi launin ruwan ƙasa ne. Wannan launin yana sa ɗakin, ɗakin yayi kyau sosai ya kuma bada ma'ana.

Eh tabbas na iya rera waƙa. Sanda nake tasowa, naɗan yi taɓe-taɓe na wakoki ko kuma in ce muku kawai ni tsohon mawaƙi ne. Ah, yayi lokacin da nake tasowa sanda nake ƙarami, nake kaiɗan jami'a aji ɗaya. Akwai wani waƙa da na taɓa yi wa, ah, matar da yanzu na aura. Zakaji na yi waƙan, ina cewa 'ƴan mata nasu uku ne, abokanai nama uku ne, taku daidai har uku ne. Kin shirya to tashe mu je. Amfara dunna rikice. Waitin ɗazu ina muka je. Kin sanyanzu faza a wuce. Nafisa kyakkyawa ce kuma zan so mata ta ce.' to wannan waƙa ce da na tsara ma ta Habibiyata in, wato mai suna Nafisa wadda yanzu, ah, mata ta ce. Sannan kuma a cikin wannan waƙan akwai wurin da Zakaji ina cewa 'Sa'ido sana'ar banza, tsoho mai gemun banza. Ba aure sai bin ƴan mata, yarinya kar kibi banza. Kullum sai wankan ƙarya, haka nan na ganu su a gamji. Aljuhu na baƙo sisi, babu na coke babu na pepsi. Kullun sai karyan bibi, munti kaɗan ya sa difi. Ba ringin sai dai fingin, ba ringin sai dai fingin. Nima Madina zango Kaduna ina kuje.' to zakajin da na haɗa baitocin na a wannan lokacin ina. Muna samun namagi a cikin aikin nan na soji da muka tsintsikan mu a cikinsa.

Eh, ina ajiye duk wani copy na bayanai na. Amma copy din dai da na fi ajiye ba su ne masu muhimmanci. Duk copy inda na san ba su da muhimmanci. Gaskiya babai ina da ƙarfin da zan ajiye su bane. Kaman in baku misalin irin wanda na ajiye. Akwai wata mota da ta taɓa lalacewa a wurin aikina. Sai na kira na ba da bayani akan wanar motar data lalace, har na dauki wayata nama wanar motar bidiyo kafin su kuma suka amince da lalacewan ta. Aka ɗauki motar aka kai ta can gurin gyara. To, bayan an kaita dai gurin gyra, ni kuma bayan wata hudu da suka wuce sai kwatsam naji wai an kira ni a ofishi domin nazo nayi bayyani. Ni dai na kasance mai hakuri amma daga ƙarshe dai na gama bayanina sai na ɗauko wayata sai na buɗe a cikin bayanai na, na ƙara musu da wannan ma'ajar, ma'ajan da nike da shi na bayanai akan wannan motar. Wannan copy da na bayar ya matuƙar ba su mamaki da har suka ce to "Ai wannan case ya ƙare. Ku kun ba da mota lafiya lau." Su kuma can sun aje mota, sun bar mutane suna ta sace abu ɗaya, biyu a jikin wannan, a jikin wannan motar. To ni kuma ganin an cire ni a cikin wannan sai na ɗaga hannu, na gode wa Allah da ya ba ni dama kuma ya taimake ni na fita a cikin wannan ƙangi da damuwa da jama'a suka nema susa ni a cikinta. So kaji ɗaya daga cikin amfanin ajiye copy na duk wani abu mai mahimmanci da nike yike nan. So amma in dai abun da bai da mahimmanci ne, ba na ajiye copy nasa. Dan ko na ajiye shi ba zai mun tasiri ba, ba lantana ya mun amfani.

Abin da nake yi da yamma kafin na kwanta, in na dawo daga gurin aiki zan samu zan yi wanka. To bayan na yi wanka zan samu na, a, wato sha shayi mai zafi. Bayan na, a, sha shayi mai muna da iyalina muɗan kwashe wani lokaci muna hira muna tattaunawa mun ɗan miƙe na kwanta a saman gado na ɗan wasu, na ɗan wasu lokuta tun dai na ba ma jikina wato ainihin hutu shima ya huta saboda an ce jiki, jiki, e, shima ba wannan bane dole za ka ɗan dunga bashi hutu shima ya huta, ya huta da duk wani abu da ya fuskanci wahala saboda yau da kullum sai samu ki, a, wato ainihin, e, yin duk abun da ya kamata in yamma yayi ka gama tsarawa sai ka kuma zo kaima ka kwanta ka kuma zunga hira da yaran ka kana gaya masu duk wani abu da ya kamata. Hmm, haka ne. Hakan yana kuma da dadi sanan yana da, a, wannan sosai in kana yin sa ba ƙaramin, a, nasa ba za ka samu ba, a, wato ainihin cikin rayuwar taka. Abu ne wanda ya kamata ka ɗauke shi a matsayin al'adar ka saboda ƴaƴanka su ma su san cewa lallai suna da uba kuma uban nan na su ya wato ainihin damuwa da su sosai sosai. Hakan ke sa ni in na gama duk abin da zan yi a wannan yammacin shi na ji na miƙe na kwanta, ita ka mama na sadu da iyalina a wannan, a, lokaci.